Till need announcement Airbnb we are only giving results of qualify account every night at exactly 3:30am Beijing time. Uh, if your account is not reported, it means it is not qualify.

Ka gani? Eh, wannan abun wallahi tallahi matsala aka samu sun dauki charges da yawa. Shi yasa ka ga ban maido ma kuɗin nan ba? Amma insha Allahu zuwa safiyar nan Allah ya da zanyi ƙoƙari yanzun nan hi na haɗa na maida ma. Allah ya yarda, a yi haƙuri oga in shaa Allah.

Eh mana, me zai hana ina so mana. Na wa ma, ai mu a nan ma muke ci. A nan muke cin abinci idan na ba yi alaigari mu kuma muke toni mun kuɗi kuma, haka dole mu je mu sayi abinci a kan titi. A nan gefe ma muke zuwa mu saya, nan muke zuwa mu sauko mu zo mu dafa ko kuma mu saya a nan mu ci. To.

Ina son zama mana, ina son in zauna a wajen da nake kasuwanci ko wajen haka irin cikin abokai ana labari ana hira da sauransu ana raha ana jin daɗi.

Eh, kaji wata tambaya bandari ya irin tsintsiyar da nake amfani da ita ta ƙanshi ko kuma ta share gida. Tsintsiyar ƙanshi dai muna amfani da roomfrshner nane. Da kuma tsintsiyar share gida muna amfani da mai laushi, yar laushi ke nan. Wadda ake share cikin ɗaki haka sannan akwai zabkri ta kwakwa wadda ake share wajen gida.

Yadda da nake shirya ayyukana gaskiya ya danganta ga yanayin aikin. A dai yanzu tunda ba wasu ayyuka nake yi ba, ba wani wasu ayyuka gaskiya. Ey, aikin da nake yi kawai dai dama business ne na kasuwanci. Toka kuma kawai idan mace ta zamu yi ta marketin, mu je mu ɗanyewa mutane tallafi ne aikina gaskiya.

Saura nawa kuke yin taro a mako? Gaskiya ina ga bifas huɗu daya ba. Da ranar Lahadi yanzu ma gobe ma akwai wani wanda za na famili Za mu je taron famili gobe gobe ne in sha Allah.

Gaskiya, bana sabunta shirye-shiryen kwamfuta, amma dai bana amfani da ita ne shi yasa, amma dai ina amfani da waya smartphone. Ina amfani da smartphone hag guda biyu. Ina amfani da su gaskiya, dan yanzu haka ɗaya tsohuwa ce ɗaya sabuwa ma na sabunta ta.

Ai dayike mu wajen aiki muke zaune wa kasuwa ce muke, mutunne da kuɗin shi da business din shi. Wani uniform za ka yi wa kanka? Normal kaya ne na yau da kullum muke saka wa, mu taiwajen kasuwancin mu, irin shiga ta Hausawa.

Kai ana ma magana, na ɗauka hotunan sosai. Sosai ɗan midiya ne ni nan da kake gani. Za ka je social media handle ina kaga postin postin din hotuna na. Muna nan content creator muke so mu zama shi ya saka muke hotuna. Ina ɗaukan hotuna gaskiya sosai.

Wannan tambaya ta ka yake kkakkafa mumbaya ko ku karfafa mumbaya. Wanda yake karfafa mumbaya gaskiya, mahaifana ne suke karfafa mun. Ma, tanko mai abubuwan da nake so ban shawara da sauransu da abokaya gare da abun daidai. Ya ce zan je na nemi shawaransu da sauransu insha Allah.

Mhm, abin shada na fiso, gaskiya abin sha dana fiso idan a soft drinks ne, ina shan wani lemu da ake ce ma Schweppes, sosai yana mundadi Abin sha kuma normal ina shan ti and bread.

Eh ina kallon su mana saboda ai muna ɗan yin dare ma wata sa'in kafin mutum ya dawo gida. Eh ka ga dole in ƙa ɗaga ƙanka za ka gan su. Muna kallon su gaskiya. Taurari a sama, gonin sha'awa, abin burgewa tare da wata. Don muna kallon su gaskiya in sha Allah.

Eh kayan daki, kayan daki irin luxuries dinnan nake so. Ina son kayan daki irin na alfarma masu kyau dinnan interior mai kyau gaskiya. Na san masu laushi wanda ba su da nauyi kuma sosai gaskiya.

Eh ƙwarai gaskiya ina amfani da ajiye ayanar gizo sosai ta kan email dina, nakan ajiye wasu mafi amfanin abubuwa da nake ajiyewa akan draft da Google Drive da ina ajiyewa gaskiya. Da hotuna na haka saboda da contact, contact dina contact na nambobin waya.

A gaskiya na fi son tufafin auduga, saboda ka ga duk kayan da aka ce da auduga aka yi su normal cotton ne su ka gani. Zasufi quality amma siliki su silbi da sauransu. In ka zo yin ayonin ɗinsu ma zai iya konewa. Kaga akwai bambanci sosai gaskiya.

Ehh, so nawa? Ina wanke tufafi gaskiya, so ba adadi ma. Na wanke tufafi gaskiya. Duk in na sa na cire, to in na tara suka kai kamar kala Huɗu uku, zan bada a wanke, ko kuma ni na wanke da kaina.

Da yadda nake magance matsalolin aikina. Gaskiya ba mana samun su, daɗaɗai ba danye a rayuwa kace nama baka samu matsala a dangane da abin da kake yi. Ina samun su amma ba sosai ba kuma da abun da zasu zo su samu wata matsala gaskiya ina makokarin magancewa ta hanyar tsayawa ne da tunani akan me ya dace a yi.

Eh abun da nake shirin yi a ƙarshen mako, be fi ziyarce ziyarce ba gidan yan uwa da abokan arziki da tsayawa a lissafin yakasuwa ta kasance wannan satin me aka samu me aka rasa. Da shi ne abubuwan da muke duk ƙarshen mako in sha Allahu. Hmm.

Kai abin da ya zama dole ne wanna. Dole a riƙe ana lissafi, dole a rubuta me aka samu me aka sha a rana. Haka ne in ka tsaya zake lissafi lissafin zai zama da sauƙi. Ka ga me aka samu riba, ka ga me aka samu kanada kuɗi ya fito da sauransu ka ga lissafi yayi daidai.

Eh, ina shan madara mana, mai zai hana? Ina sha gaskiya. Nakan sha ta haka nan, nakan sha ta a shayi, nakan sha ta a lemu ma in ta zo irin milk yogurt ɗin nan.

To, some na ke tsarkakewa. To muna tsarkakewa a tsaro muna addinin musulunci bai fi addu'a ba. Sai inda jasa ta taɓa ka yi tsarki ko ka wanke gida. Kuma inda ake tsarkake gida gaskiya kawai ka yi ibada a ciki, ka yi addu'a shine abin da muke yi. Yara na muna yi su biyar wannan.

Gaskiya ina iya wa, ina dafawa da kaina mana ke dafa abincin na bani da iyali. Yallahi ina dafawa da kaina. Yanzu haka nan da safen nan matashi zanyi, na je na wanke tukunya da sauransu. Na je na ɗaura sanwa, ina dafa abinci gaskiya. Hmm.

Aha abu muhimmu, mafi muhimmanci a kasuwanci shine saye da sayarwa, sai kuma ribar da za a samu. Yauwa, mafi muhimmanci a kasuwanci shine a sayi da don a ci riba. Ribar da ke cikin kasuwanci shine abun da yafi kome muhimmanci.

Gaskiya, ni bana da jan zaifi sosai. Ina jure mai da ta yadda ya zo. Eee, na kan iya samun fanka idan nlda nepa. Na kan iya samun maiheci irin nama na gargajiya da na ka fiffitawa a jikina. Na kan yi wanka ma da ruwan sanyi.

Ina yanke shawara a aiki, eh to ina tsayawa na duba na gani ne eh idan nayi tunani naga tunanin ya bada yadda ake so, kawai sai na yanke shawara kan abun. Shi ne kawai sannan kuma idan da kwai cabinet mutane na kan iya na tuntubesu, muji me ya kamata a yi kan hidima.

A inda nake bayar da ra'ayi a aiki, idan ana tattaunawa kan abu, naga mutane na shan wahala kan hidimai. Na kan yi tunani, naga wace hanya ce ta fi dace wa mafi sauƙi, sai na kawo musu idea, sai su duba su gani idan ta yi musu, sai su ɗauka.

Ina kulle wa mana, ina kulle ƙofa kullum idan dare yayi zamu kwanta bacci. Sai naje na kulle ƙofar gida, sannan again mu zo mu kulle ta falo, yeah saboda tsaro. Wannan haka yake. Ai dole a kulle ƙofa.

Eh, abin da nake yi da safe idan na farka, na kan yi addu'a ta tsarin namu na musulunci yadda muka tsara. Sannan na tashi nayi alwala, eh, mu tafi sallar asubahi. Bayan mun dawo, na kan ɗau wayata kamar haka ina ta tattaunawa da mutane.

Gaskiya bamu da wifi amma dai akwai makwabta da suke da shi muna amfani da shi. Inda yake sun bamu passport ɗin muna sawa wata sa'in mu connecting mu yi amfani da shi. Saboda na yi amfani da wifi shine wannan ko kuma waya ta guda ɗayan na Abu na kan yi wifi ɗin ɗayan in ba data.

Eh, ina tafiya kasuwanci bana yanzu haka ma na tafi kasuwancin nema yanzu maganir ake Saboda na baro garin na taho nan Kano State ina kasuwanci a ciki in sha Allah.

Gaskiya sa hannu a saƙon noma mai irin signature kake magana ko kun? Ey mana, eh a receipt komi nene in ka yi saye abu, eh shi wanda ya siyar ma zai sa hannu kai ma za ka sa hannu. Shi ne kawai. To haka mawa umman siyarwa mutum zai sa hannu mawa sa hannu.

Eh, gaskiya ina son fari da baƙi. Sun fi kowane birge ni, na ukun su kuma sai light sky blue, light blue. Ina son su wa yan nan su sai gaskiya sune launi kan nan dana fiso White and black and sky blue duka.

Kai, so nawa nake amfani da internet gaskiya baya irgu. Dan ni in dai ka gan ni bana amfani da internet tobacci nake. Amma ko da yaushe data ta ma a kunna take. Internet kullum kanshi muke. Ba dare ba rana. Shi ne kawai.

Ehh, dai yake shaƙatawa lokacin hutu. Nakan ɗau waya tara samu series films ne takallo ko nakan kunna waƙa musics a wayata ina saurare yana nishaɗantar da ni gaskiya. Umm shi ne.

Eh gaskiya a wurin aiki abunda nake so na canja ba komai bane. A nan kasuwancinmu, nakan so na canja tsarin yanda kampani ke ba mu kaya. Eh, nakan so in ya ba mu na raƙa biyan sa kuɗin, kuɗin su ba tare da an bi mu ba shi ba.

Eh tabbas muna yi, muna yin wuta da itace muke son wa da sauransu a local area amma inda nake gaske muna amfani da gas ne silinda gas muke dafuwa da shi muyi kunna wuta muyi abubuwa da sauransu duka ne.

Eh ina iya tafiyan nisan kilomita biyu da ƙafa ta. Zan iya na ɗan je, na ɗan je nan, na je nan gaskiya. Amma dai sannu da yin ina da keke da na saya, yanzu bana tafiyan ƙasa sosai. Hmm.

Umm, ina son irin kiɗa na love music, an kiɗan taushi irin nama na gargajiya, tunƙwal tunƙwal. Yauwa, da auwa ina son hifof kiɗa. Eh ina son hifof wa, gaskiya.

Umm, lokacin da nake wanka, gaskiya idan na tashi da safe na gama da abun da zan kanna fata shago, kullum sai na yi shi. Da safe irin ƙarfe goma tu 11 na kan sananna fita gaskiya. Sai kuma in ta kama dole irin ana zafi, shi wannan a kowane lokaci ma mutum zai iya ƙara yi.

Eh, ina san zama kusa da taka gaskiya. Saboda ina jin daɗi na ɗan leƙa kaina da ɗan gamuna wuce abubuwa da sauransu, iska tana bugun fuskarka, kana ganin halittu da sauransu kala kala. Ina san zama akwai daɗin yanayi irin wannan lokaci.

Shago, shago na nafi zuwa. Ba wani shago da nake zuwa ma sosai in ba nawa ba shagon da muke kasuwanci can nake zuwa direct. Sai kuma in zanyi wani sayayya na wani abu nakan je wani shago idan ni bani da abun sai naje na siyo. Shine kawai in sha Allah.

Da abinda nake ɗan ƙara aiki to abubuwa ne dai ga dai sunan wani ka yima bakasaniba wani kuma kai tunani kafin kayishi Yau shi ne kawai. Na ƙan yi ɗan ƙara aiki, na ƙan tashi da safe, na yi wanke wanke da sauransu, na yi kilinan abubuwa da sauransu duka.

Eh nakan goge hakorana sau biyu a rana ne, eh kafin na karya, na safe sai kuma daddare bayan na yi jinya na ci abincin dare sai na wanke na kwanta na yi bacci. Shi ne kawai.

Eh gaskiya, eh na ci amma ba zallan ta ba. Na kan iya dafa ta a magani na sha ko a shayi kuma a cikin yaji an daka ta ya haɗe. Na kan ci ta a nan amma ba na cin ta a hakanan zalla, ba ni iyawq.

Eh ina cin abinci ƙarfe tara na dare, eh takwas tara bari in ce wannan lokacin gaskiya shine nake cin abinci da sa'umma kuma nakan kwanta haka na yi in na sha ruwa mana haƙora.